Sosai ma ina cimma manufar tallace-tallace musamman akan abin da nake talla wanda mutane ne suke so a rayuwasu kuma hakan yana sa ni farin ciki sosai da sosai a cimma manufa ta a rayuwata.

A'a, ba'na kunna Bluetooth kullum, saboda shi Bluetooth wani abu ne wanda idan babu buƙatuwar kunna shi, to ba a kunna shi, sai a lokacin da buƙatuwar shi yayi, shine ake kunna Bluetooth, sannan sai a yi amfani da shi.

Lokacin da nafi so a rayuwa ta a kowacce shekara shine lokacin da nake ɗaukan hutu na shekara sannan kuma sai watan sha biyu wanda ya kasance ana bukukuwa mai ƙayatarwa a kowane ƙarshen wannan wata na shekara.

Launin da na fi so a rayuwata shine launin fari da launin shuɗi. Wa'innan launuka sukan ƙayatar da ni, sukan ba ni sha'awa a duk lokacin da na kasance na ga wa'innan launuka da fari da shuɗi.

Ina son canza mutane a wurin aiki, musamman mutanen da ba sa yin abun da ba daidai ba zuwa ga daidai. Musamman mutanen da tunaninsu ya taƙaita a kan tunani irin na da. Ina son in ga ina canza musu tunaninsu, musamman a wurin aiki zuwa tunani irin na zamani saboda cigabansu kuma da cigaban al'umma.

Ina da buri da son ziyarta ƙasashe kamar irin ƙasa irin ta Dubai da Saudi Arabia sannan da United Kingdom. Waɗannan ƙasashe ina son ziyartansu ne saboda in je in ga irin al'adunsu da irin mutanensu da irin ci gaban da suka samu a rayuwa. Ni ma in zo in ba da labari a ƙasa ta ta Najeriya.

Jadawalin aikinmu jadawali ne wanda ya tsara ma kowani ma'aikaci yadda zai yi aikin shi a iyaka inda ya ƙware. Sannan jadawali ne wanda ya tsara ma kowani ma'aikaci iyaka gurgadan awannin da zai yi aiki. Akwai waɗanda suke aiki da safe na awa takwas, sannan da rana awa takwas, sannan da na dare awa takwas. Shi ne ya bada awa ashirin da huɗu.

Kana taunawa goro? Wannan jimla na fahimce ta amma wannan jimla ba daidai ba ce. Ya kamata jimlar ta zama kana tauna goro? Amsata ita ce bana tauna goro saboda shi goro yana ɗauke da tobacco yana da cutarwa. A al'adunmu tsofaffi ne suka fi cin goro ko kuma a wurin waɗanda suke sha'anin biki ko suna.

Ba na ajiye makullan mu a ko'ina, na kan tafi da makullan mu dukkan inda zan je idan na kulle dukkan abun kullewa, sai dai in ya kasance tafiya ce mai tsawo sai insamu makota wainda na yadda da su sai inbasu ajiyan makullin mu.

A'a, ba na amfani da matashin wuya amma ina amfani da matashin kai wato shine pillow. A Hausa irin tamu ta Kano ba ma amfani da matashin wuya. Ba a ma amfani da wannan kalma ta matashin wuya, sai dai matashin kai. Wannan shine kalma wacce ta fi ɗace wa matashin kai wato shine pillow. Shine wanda muka fi amfani da shi a wurin kwanciya.